Akwai ayyuka da dama cikin gidan wanda na saba yi, wanda nake yi a gida. Suna nan da yawa. Amma wanda na fi yi, wanda ya zama kullum kullum sai nayi shine shara cikin ɗakina. Saboda ni bana son, bana son koyi na, koyi ba, ba, ba, ba tsafta. Saboda haka ina son waje mai tsafta. Saboda haka ina share ɗakina kullum. Kullum nake share.

A'a babu, babu wani wifi da muke da shi a gida amma dai, amma dai ni ina, ina da wifi kerimi wanda nike amfani da shi, ba wifi yake cemai ba ana ta cemai kaman mini wifi haka, da shi nike amfana a cikin gida. To akwai kanni na shima yana da na shi amma bamu wanda ya ya zamanto to guda ne na cikin gida babu.

Eh, da daddare inde na samu lokaci ina zowa kalan toraruwa amma ba kullum lumba kuma ba kode yosheba. Amma wani bi, in de dere yayi na samu lokaci ina waje sai in kala sobode abun sha'awa ina akwai abun sha wa cikin kana kalan taurari sobode haka. Amma to bancika na samu lokaci ba amma na samu lokaci ina waje sai in kala. Inji nishaɗi da shi.